Me kake yi don ƙara aiki? Ina yi abubuwa da dama domin na ƙara aikina, sannan kuma nakan yi shi da duk sanda nake buƙatar in ya taso ina yin sa ne da zuciya ɗaya, sannan ina yi ba don ina tsoron kowa ba saboda ina yi ne don zuciyata tana so kuma nakan ba ma zuciyata duk wani abu da na san tana so a cikin sauƙi.